Kana yin aiki bayan lokaci? Idan aka tambaye ka kana yin aiki bayan lokaci ana so ne a ji idan kana yin aiki bayan lokacin aikinku ya wuce. Wannan tambaya zan amsa ta ne ta sanadiyar ma'aikatan mu. Amma ma'aikatan mu muna fara aiki ne ƙarfe takwas ko kuma ƙarfe tara kuma muna tashi aiki ne ƙarfe huɗu dai dai. To a wannan lokaci kaga muna da wasu awanni na yin aiki. To wani lokacin idan aiki ya ƙaceme maka bayan da ka iya dole sai ka ƙara wasu lokaci sai ka yi aiki daga bayan ƙarfe huɗu zuwa bayan ƙarfe biyar kafin kai ka wuce gida. Amma dai officially ƙarfe huɗu ne ake tsayar da aiki. Amma kai aikin naka zai iya yawan maka yawa. Wannan zai iya kai ka ƙarfe biyar zuwa ƙarfe shida kafin ka gama shi. Saboda ba ka so ka dawo gida kuma ka cigaba da yin wani aiki wanda ya saɓa ma tsarin da ka tsara ma kanka. Domin ni ina son in dawo gida kafin ƙarfe biyar saboda ina so in ɗan je in ɗan yi wasu harkokina musamman na kasuwanci. Shi yasa wani lokacin nake tsare-tsare na kuma tsare-tsare na haka na yake taimaka mun. Za ka ga da wuya ka ga ƙarfe huɗu ban gama gaba ɗaya ayyukan da yake gabana ba. Domin ina amfani da wani tsari wanda nake fara aiki masu muhimmanci da wuri. Aiki masu muhimmanci su nake fara sawa a gabana sai in fara yin su tun ina gida wuraren ƙarfe bakwai. Da zarar na gama waina aikin tun wuraren ƙarfe bakwai to sauran ayyukan da za su biyo baya za ka ga dai yawanci ƙananan aiki ne. Wasu aikin nawa ma tun a cikin kwamfuta nake yin su a gida. Ko lokacin da ina zuwa ofis bai wuce in ɗan dage ba na wasu ƴan awi kaɗan sai ka ga gaba ɗaya ayyukan da suke gabana na gama su. Amma sai dai wani lokaci ina zaune zaka ga wasu ayyukansu an turo su wanda ba ya ka san da yake kowane ma'aikata da yanayin yadda suke yin tsarinsu. Wasu ma'aikatan haka nan suke bari sai lokaci ya ƙure suke yin ayyuka. Ba su da tsari ko kuma ba su da wani hanya da suke bi domin su ga cewa ayyukansu suna gama su da wuri. Ni dai da yake ina da tsararrika da nake bi da kuma yadda nake yin ayyuka nawa to za ka ga yawanci ayyukana suna tafiya ne a kan tsare-tsare na. Bana bari in je in yi aiki wanda ban tsara shi ba. Ban tsara aiki ba akwai yiwuwan ayyuka ma bazan iya gama su ba kuma za su zo su cushe mun su kaceme mun su hana ni saƙat. Shi yasa tun da farko nake yin tsari ka kuma nake rubuta wannan tsarin domin ya kasance wannan tsarin shine abun da nake bi domin in cimma wannan manufan wannan aikin. Shi tsari abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce duk wani mutum a rayuwan nan yana da tsari kuma yana da wasu hanyoyi da yake bi domin cimma burukan shi na rayuwa. Domin idan aka ce ba ka da tsari ko kuma ba ka da wani buri na cimma, cimma burin rayuwa to tabbas za ka ga rayuwarka kana yin ta ne kamar wani wanda bai san me yake yi ba. Domin rayuwa mara mai ma'ana ko kuma mara wani ma, mara wani ma'ana ko kuma mara wani, eh, tsari kawai rayuwa ce wadda ake yin ta irin na dabbobi. Ka fito gida amma baka san ina ya kamata ka fara zuwa ba. Shi yasa ni dai nake yin tsari kuma ina son tsarin da nake kai domin yana taimaka mun sosai wurin kammala aikace aikace na. Ya kasance na gama aiki ba bayan lokaci ba a kan lokaci dai dai yadda ya kamata.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Tabbas ina son ruwan 'ya'yan itace. 'Ya'yan itace sune ake kira da fruit. Ina son ruwan 'ya'yan itace. Domin kuwa duk ƙwai na drinks ɗin da kaga ana siya yawancinsu ruwan 'ya'yan itace ne. A cikin ruwan 'ya'yan itace babu ruwan 'ya'yan itace wanda nake so irin na lemu. Lemun lemu a cikin 'ya'yan itace tana daga cikin abun da take da ruwa sosai kuma ruwan ta mai daɗi ne. Ba kamar ruwan, ba kamar ruwan kankana ba. Ruwan lemu yafi na kowanne sauran abubuwan daɗi, da ruwan lemu da ruwa inibi. Wayannan Bama a magana. Akwai da yawan kamfanin nika wanda za ka ga suna saida shi a roban shi ma. Ruwan, ruwan lemu shi ake kira da ruwan lemu. Matsa lemu ake yi sai a samu ruwan. Ni shi ya sa ko a cikin irin drinks ɗin da ake siyarwa nake son na Five Alive. Musamman wannan Five Alive ɗin nasu na lemu wanda ake kira da poppy. Wanda zaka ji kana shan shi kana jin abubuwa abubuwan lemon. Tabbas wannan shine wanda ma na fi so a cikinsu musamman in yaɗan sha sanyi ko da ba sosai ba. Idan kana shan shi zaka ji kunne ka yana wani rarriƙewa kaji ka rasa inda kake sakan ka. Ni fa har mamaki nake yi idan mutum ya ce maka wai shi abin da ya koma yi a rayuwar shi ne shaye-shaye. Alhalin ga abubuwa masu daɗi waɗanda zai iya mure rayuwar shi kuma abubuwa masu gina jiki ma. Five Alive kayan itace ne kuma in ce ruwan itace ne na lemu. Wanda suke matse shi da daret daga jikin lemu. Za ka ji abin yana da ɗanɗano mai daɗi, ga zaƙi ga kuma idan ka sa shi a cikin firij ya dau sanyi. Zaka ji kaman kana, kaman, kaman a wani ƙasan kake in kana shan shi. Musamman idan ya hau harshen ka kaji shi kaman karka ya ƙare. Lokacin da na fara shan Five Alive ƙanana nake siya ina sha. Amma da yake abun nazo na saba da shi sai ya kasance manya manyan goron nan wanda suke da almost suke da girma na fifty cl ko kuma in ce seventy five cl su nake siya. Ina siya ne domin yi wa ƙwan ƙwana biyu amma daga ƙarshe bai wuce kwana ɗaya yake mun ba sai kaga gaba ɗaya na zuƙe shi na shanye shi gaba ɗaya. Ina iya siyan da kanshi lokacin tun yana ma da tsada tun yana da araha. Amma yanzu buri ya riga ya tsefe. Da kwata-kwata bai wuce ɗari biyar da wani abu ba zuwa ɗari shida nake siyan babban goron. Amma yanzu ko last time da na tambaya a kasuwa kusan dubu ɗaya da ɗari shida yake. Ya ƙaru da kusan kashi 200, wanda wannan babban kashi ne, kuma babban tashi ne. Ya sa yanzu kuwa sai in daɗe ma ban siyo shi ba domin tsadan kuwa yayi tsada da yawa. Irin lemu kan nan bai kamata ace suna yin tsada ba tun da anan gida Najeriya ake yin su. Amma ka san mutanen mu ko da abu sun sauko ba a saukowa da su. Da za su samu su sauko da shi ka ga kuwa da an rage wani abu. Kuma wani daɗi na da abunsu suna yin, suna yin 'ya'yan itace, suna yin ruwan 'ya'yan itace na grape. Wannan mutane suka fi sani da inibi. Shi ma yana da daɗi sosai musamman idan ka samu wannan wanda suke kira da blueberry. Wannan berry ɗin nan su kuma suna da daɗi domin za ka gan shi kalan kalan purple purple. Duk da yana da daɗi amma ni gaskiya na fi son na lemon so wanda na yi sabo da na lemon. Ɗin ko da na siya irin wannan da na sha shi banji ya kai mun daɗin na lemon. Shi ya sa kuma ga shi yana da tsada tun da ba ko'ina ba ne ake iya shuka shi. Shi yasa ni zakaga yawanci ban cika ma siyansa ba, domin kuwa mutane suna da buri da yawa akansa, sai kaga ya cika tsada--, kuma gashi yana da ginsarwa da wuri da sa wani hawan kai, yasa ka kana ganin jiri---. Shi ya sa dai na zaɓi lemon. Na zaɓi tsarin lemon domin na fi jin daɗin shi. Na kashe kuɗaɗena fiye a kirga a kan ruwan lemu kan. Yana daga cikin 'ya'yan itace musamman masu ruwa. Wanda nake son son su. Ko ni kaina ina tunanin wata rana zan siya wani ɗan ƙaramin inji na matsa ruwan lemu wanda zan dinga siya lemu ina mun matse wa da sauran kayayyakin abubuwa irin su, irin su kankana da kuma pineapple.

Nawa takalma kake da su? Wannan tambayan tana tambaya, ana tambayane akan takalma guda nawa kake da su. Ma'ana takalman sawa, abin da ake kira da shoe guda nawa ne kake da su, wanda kake amfani da su. OK, idan za'an amsa wannan tambayan zan ce ina da takalma fiye da guda goma. Ina da takalma da yawa wanda nake sawa kuma ako da wurare musamman kala kala ne, gasu nan kala kala. A gida nakan yi amfani da ƙananan takalma irinsu slippers, wayanda zan iya shiga da su ko'ina a cikin gida ba tare da na gaji ba. Idan zan shiga toilet ma akwai wani palmps da nake amfani da shi shima na shiga toilet ne. Sannan idan zan fita, zan je wani waje musamman zan je kasuwa, nakan yi amfani da sneaker, irin sneaker nan mai ɗan kwari. Sannan kuma idan zan je biki ko kuma wani taro na gayyata, zan yi amfani da kwaba shu ko kuma in yi amfani da palms irin na, irin mai tsadan nan mai ɗan kyau wanda zaka ga ana iya, ana sa shi da kaftan. Sannan idan kuma zan je irin taro ne wanda ya ka hada da ma'aikata ko kuma wurin aiki, ina yin amfani da half cover ne na takalmi ko kuma inyi amfani da kwaba shu da kuma suit. Wannan in zamu je meeting kenan daga wurin aiki, sai in saka suit ɗina in haɗa shi da necktie sannan in haɗa da takalmi baƙi na kwaba shu. Wannan shine takalman da nake amfani da shi mafi akasarin lokaci amma kuma akwai su kala kala da nake da su da yawa. Idan za mu je irin hutawa ne da holewa, shima ina amfani da irin wani ɗan takalmi mai, mara nauyi sosai wanda ana kiranshi da shima palms ne amma kuma irin palms ɗinnan ne mai ɗan sauƙi kuma mara nauyi gaba ɗaya wanda kamfanin Nike ne suke yin shi. Sannan idan kuma za mu je wasu al'amura ne musamman na adventure, musamman za mu je hawa dutse da sauran su, shima ina amfani da combos ne irin wanda za ka gan shi mai, na hawa, na gudu da sauransu. Irin shi ne nake yin amfani da shi wuraren hawa dutse da kuma yawan shiga shiga da kuma tafiye tafiye-tafiye. Waɗannan takalman dukkansu muna amfani da su ne. Idan ma za a je biki ko kuma za a je wani party, shima akwai irin wanda ake sawa. Ina da takalma fiye da goma wanda nake saka su. Yau in sa wannan, gobe in sa wannan, jibi in sa wannan. Haka nake rarraba su kuma nake tsara su wadda zan sa su ba tare da sun dame ni ba. Takalma abubuwa ne wanda ɗan adam yake amfani da su kullum kuma abubuwa ne wanda ana yin gayu da su. Idan ka kasance kai ɗan gayu ne, ya kamata ka sai takalmi ƴan gayu. Kala kala za ka iya samun su a kowane irin kanti. Sannan kuma idan ka kasance kai mutum ne manomi, kai ma za ka nema irin na noma irin su boot dinnan da sauran su. Dukansu akwai su ma takalminsu. Idan kuma ka kasance mutum ne me zuwa ma'aikaci da sauransu, shima akwai irin takalmin da ya fi dacewa da zuwa wurin aiki. Wannan shi ne yasa nake da takalma kala kala wadda nake amfani da su ko wane waje da irin takalmin da ake sawa a je da shi musamman idan ka san cewa za ka shiga wani waje, wani waje ko na ƙauye ko na abu ba za ka ɗauka takalmi mai mugun tsada ba kace za ka je da shi in ba haka ba sai ka rasa shi kuma ka gan in ka rasa shi asara ce babba. Shi ya sa nake bin wannan tsarikan kuma ina yawan siyan takalma a kullum. Ko yau na ga takalmi mai kyau to zan siya shi in ajiye shi. Wasu takalman nawa ma kyauta nake ba da su in ba cikin haka ɗa takalma na sun fi guda hamsin waɗanda nake amfani da su. Ko sabon ɗinki nayi wani lokacin ina zuwa in nemo takalmi wanda zai hau wannan kayan. Shi ya sa za ka ga takalman gasu nan kala kala kuma dukkansu suna da ɗan tsada domin kuwa masu inganci ne kuma suna da ƙwari sosai. Abin amfani, abin da ya kamata mutane su sani game da siyan takalma masu kyau ko kuma masu ɗan tsada shine za ka daɗe kana moran su kuma za ka ga ko da a ruwa suka shiga ba sa yin komai saboda za ka ga ingancinsu yana da kyau kuma anyi su ne da wasu nau'ikan kayayyakin aiki masu ƙwari ko masu daraja kuma masu kyau sosai. Yana da kyau ya kasance mutum namiji yana da takalma kala kala a ba wai kala ɗaya ba ko biyu. Duk da cewa mata su za ka ga yawanci suna amfani da jakunkuna su ma da kayayyaki. Jakunkunan su yana kama da kalan kayayyakin da suke amfani da shi. Shima namiji ya kamata kar ya bari a bar shi a baya ya dinga siyan takalma masu kyau na gayu domin zuwa wurin kece rai ni. Mutane da yawa suna ganin cewa duk lokacin da za ka fita ko kuma ka je wajen wani taro, mutane ƙafanka suke fara kallo. Duk da yawancinsu ba wai suna yin shi bane abisa tsari. A'a, suna yin shine kawai dan ya riga ya zama masu jikinsu sai su bar shi su yi shi a haka sai kaga suna yin shi ma ba su san cewa suna kallon ƙafanka.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki shine ina ina fuskantar kasuwancina, ko kuma in ce ina karanta littattafai. A duk lokacin da aka ce babu wutar lantarki, nakan yi samu dama da natsu domin na yi wasu abubuwan. Nakan tuna yadda rayuwa take a da. Sannan in dauko jarida ko littafi domin na karanta ta. Domin idan na karanta, sai in ji daɗina abu na. Saboda babu wutar lantarki da zan iya amfani in kunna TV ko kuma in buɗe kwamfuta in yi wasu abubuwan. Daddadai ina amfani ma da solar. Zaka ga yawanci ban rasa lantarki a tattare da ni. Domin kuwa ban damu da wutar lantarki na NEPA ba. Saboda ina da wata ƴar solar da nake amfani da ita. Amma hakan ma, wani lokacin idan bana gida kuma na rasa wutar lantarki, to tabbas nakan zauna ne in natsu domin in haska rayuwana. In ga me ke faruwa da rayuwana. Sannan kuma in ji ya rayuwa take. Bayan in babu internet da kuma babu wutar lantarkin, sannan kuma babu kayan na'ura da sauransu, sai in fahimtai yadda rayuwan take. In ce lallai rayuwan da mutane sun sha wahala. Mu yanzu Allah ne ya kawo mana sauƙi na internet. Kana gida sai ka ga ka san abubuwan da yake faruwa a gaba ɗaya duniya. Amma a zamanin da ko babu ruwan su da wannan. Iyakarun kansu a iya garinsu ma ba su san labaran garinsu ba, sai dai idan an hura ƙaho ko kuma an kunna hayaƙi mai gari ya tara jama'a domin a taru a san wani sabobbin abubuwa da yake kai ko labarai da yake kamawa a musamman a kan a kan ƙauyen. Haka su ke sha wahala su ka yi rayuwarsu kuma har suka gama rayuwarsu. Mu kuma muna cikin wani zamani wanda ake kiranshi da Internet Era. Ma'ana wani zamani ne na yanar gizo wanda kome yana haɗe da juna. Kuma kome yana iya samar da information. A duk inda kake za ka iya samun bayanai. Ka sami sabobbin labarai. Sannan har sabobbin abubuwa ma duk sai ka samu. Wannan ya sa ya kasance yanzu zamani ne ya kawo su. Zamani kuma ba abin da ya bari shi kan shi. Domin kuwa zamani yana cacanza al'amura yadda ya ga dama. Zamani kuma mu san menene zai kama ba. Nan da shekara goma zuwa shekara ashirin masu zuwa abubuwan da za su iya faruwa ma Allah ne kaɗai ya san wannan. Kala kalan abubuwa za su iya zuwa su faru. Abubuwa za su cacanzu. Kila ma ka ga bayanmu ya zama kamar wani ƙauyanci abu sa gabanmu. Mai bi nan da shekara ashirin ka dinga kallon baya a matsayin lokacin da aka sha wahala. Ace ana amfani da wayan hannu. Yanzu kuma an koma amfani da wayar tunani da kuma wayar cikin kwakwalwa. Wannan Allah ne kaɗai ya san abubuwan da za su iya faruwa. Amma tabbas akwai abubuwa da yawa a gabanmu. Musamman na kimiyya da fasaha. Shi ya sa za ka gani lantarki yana da matuƙar amfani a wannan zamanin. Domin kuwa aka ce da babu wutar lantarki to da tabbas ba a yi samar da kimiyya ba ko kuma fasaha. Samar da wutar lantarki shine ya ƙara bunƙasa abubuwan da ake kira da industrialization. Wato ma'ana aka kamo wani generation wanda ya kawo ɗereɗere da kuma haɗe haɗe da kuma bincike bincike. Wanda wutar lantarki yana daga cikin babban abu ko kuma maƙasudi wurin gudanar da wayannan ayyukan. Shi ya kawo aka ya kasance wayannan industrialization da wayannan machines ɗin ya kasance duka sun iya aiki kuma suna yin aiki domin biyan bukata. Wannan ya sa duk wani abubuwa yanzu ba za ka haɗa shi da zamanin da ba. Domin kuwa abubuwa yanzu ana yin su ne da mashin da abubuwa da kwamfutoci. Wanda ya rage ƙarfin shan wahala. Ya sa yanzu aikin ya kasance ya fi sauƙi. Mutum ɗaya sai ka ga yana iya juya mashin ɗin da aikin mutane ashirin ne a da. Wannan shi kan shi ai cigaba ne. Domin kuwa in ba yanzu ba da ba za a iya yin shi ba. Wutar lantarki shine babban maƙasudi na wayannan abubuwa. Shine ke samar da wuta. Maƙanaɗin san ƙarfi wanda ke iya sa wannan aiki ya zama za a iya yin shi. Domin wutar lantarkin dole shi ke iya juya wayannan fankoki ko kuma in ce waɗannan motors ɗin wanda suke taimakawa ko a cikin injin ya kasance abubuwan suna aiki yadda ake so su yi aiki. Dan lantarki babban abu ne kuma babban cigaba ne. Wanda Nikolas ya kamo wannan abu ya canza gaba ɗaya kimiyya da fasaha. Duniyar fasaha ta girgiza lokacin da aka fara samu maganadi sun wutar lantarki. Wanda ya yi sanadiyan canjawan abubuwa da yawa yau har da wayoyin da muke amfani da su, kwamfutocin da suke hannun mu da sauran abubuwa na na'ura.

Wani irin ice cream kake ka fi so? Ice cream wani irin nau'in kayan maƙulashe ne wanda ake yin shi da sanyi da kuma kankara sannan a saka mashi madara da wasu kayayyakin haɗe-haɗe. Nidan idan ka tambaye ni wane irin ice cream na fi so, to zan ce maka na fi son chocolate ice cream. Dalili da ya sa na fi son chocolate ice cream ya kasance saboda ni masoyin chocolate ne. Domin kuwa ƙasan chocolate ana yin shi da koko ne. Chocolate kuma ya ɗanfi madara armashi domin kuwa a jikin shi ana samun calcium da fiber a jikin shi. Shi ya sa nake son flavor na chocolate inda aka ice cream ne. Ɗanko lokacin da muka je wajen gidan wani gidan ƴan gayu, wani gida ne na siyar da ice cream, gida na maƙulashe, joint ne mai zafi. Ni da na ce a ba ni ice cream sai na ce a ba ni chocolate flavor kuma aka samu, aka haɗa mun shi da banana. Banana flavor da chocolate da na haɗa su wayyo daɗi, kai na kaman za ta fashe. Domin kuwa haɗin ya yi daidai sai ya kasance ya haɗu, ya nashe. Ina daɗewa gaskiya ban sha ice cream ba. Dalili shi ne ban cika son ta'amalli da kayayyakin abubuwa masu sanyin gaske ba. Domin jikina babu wuya, kaga mura ya kama ni. Shi ya sa nakan yi ƙafa ƙafa sai in sha shi a shekara biyu, ce in sha shi ya wuce sau uku ko sau huɗu ba. Ina daɗewa ban sha ice cream ba. Wani lokacin sai dai in mun fita ne in na ga an siya ana sha, ni ma in ɗan siya. Wani lokacin ma ba zan iya shanyawa gaba ɗaya ba saboda tsoron kada in shanye sanyi ya riƙe mun wuya. Shi ya sa nake yin wannan, nake dube dube kuma nake tabbatar da cewa ina kiyayewa. Domin kuwa ban cika son irin wannan muran ba wanda zaka gaya a maƙalƙale maka wuya wanda ake kira da sore throat. Gaba ɗaya ya hana ka yin magana mai daɗi, ya sa ka gaba ɗaya ka ji moƙogoranka yana babbushewa. Shi ya sa yayin daɗe ban sha ice cream ba. Amma kuwa a duk mako ina zuwa da yara wuraren hutawa kuma abin da suke fara tambaya na farko shine ice cream. Su suna son vanilla ice cream ne wanda za'a haɗa shi da madara, milk. Wannan shine favorite ɗinsu. Kullum shi suke son suga suna sha. Akwai lokacin ma da na ce musu su samu su canza shi mana ko su canza flavor zuwa strawberry suka ce mun su sun fi son vanilla wanda za a haɗa shi da madaran. Shi ne mafirginsu. Na ce "O yara kowa da irin tsarin nashi, kowa da irin ra'ayinshi." Na ce "to shikenan yadda kuke so haka za a yi, tun da kuna son shi ku ci gaba da ɗaukan shi." Ko da za ka kawo mun tsara ba idan ka kawo mun sinkin cakuleti to ni ka riga ka gamsar da ni kuma ka riga ka faranta mun rai. Domin kuwa ya kasance wannan abun ina matuƙar son shi sosai a rayuwana. Kuma ya kasance abu wanda nake son shi musamman a kayan maƙulashe. Shi ya sa ko da aka zo ice cream ya kasance na zaɓi irin wannan. Amma yara dai sun fi son irin waɗancan wanda suke sha, mato vanilla da kuma fari wanda ake kira da milk. Kowa da irin ra'ayinshi. Ita kuma madam ka banta da strawberry ɗinta. In ta haɗa da strawberry da milk wannan shine kill it ɗaya. Shine wanda take so sosai kuma take son shi, take son ta sha shi a kowane lokaci. Ni dai ka bani da sauran kayan maƙulashe, sauran kayan maƙulashe irin su cake, irin su shawarma da fiza ko kuma irin su kayayyakin cake da kuma irin milk shake da sauran su. Waɗannan su ne waɗanda nake jan daɗin amfani da su. Irin su samosa ma idan na same shi ina cin shi da yawa musamman irin samosa wanda ya ji naman kaza a cikin tsakiyar shi. Cake kuwa idan na same shi mana cake.

Kana amfani da sauro net? Menene sauro net? Sauro net shine net ɗin sauro wanda ake kunna shi ake sa shi a ɗaki, a maƙala shi a ɗaki domin a yi bacci cikin salama ba tare da sauro ya shiga ba ko kuma ya cije ka. Tabbas a wani recording da na yi aka tambaye ni wane maganin sauro nake amfani da shi. Sai na ba da kala kala amma na zaɓa wannan na fi so, musamman na zaɓa net ɗin sauro. Net ɗin sauro ba iya magani bane na sauro. Wani kariya ne daga abubuwa da yawa. Ɓacin sauro da za kai maganin shi da ba zai iya shigowa in da kake bacci ba, balle ya dame ka ko kuma ya cije ka ya saka maka cutar malaria. Wasu nau'ikan ƙananan abubuwa masu tashi wanda suke cizo da sauran abubuwa ma ba za su iya shigowa ba. Net yawanci ana ba da shi kyauta ne. Yawancin gwamnati ne ko kuma ƙananan ƙananan ƙungiyoyi na marasa neman ja, na marasa neman, na marasa neman, na marasa neman riba sune suke gudanar da irin waɗannan ƙungiyoyin. Irin ƙungiyoyin nan da ake kira non profit. Sune suke tara kuɗaɗen su su haɗa su dinga bayar da waɗannan abubuwa na net ɗin sauro kyauta. Ana raba shi ne ma mata mafi yawanci. Kyauta kuma ake sayar da shi. Kuma a lokacin da aka ba ka za a ba ka wasu shawarwari da zaka mata ka bi. Na farko shi ne in ka ɗauko net ɗin za ka buɗe shi sannan ya ka shanya shi. In ka shanya shi tun daga safe zuwa yamma sai ka kaɓe shi ka shigo da shi. Sai ka yi haka kamar na kwana biyu zuwa kwana uku. Inde kayi mai haka na bayan kwana biyu zuwa kwana uku to shi kenan chemical ɗin ya ɗan ragu. Tun da chemical ɗin ya ɗan ragu za ka iya zuwa ka maƙala shi a ɗaki. Da zaran ka maƙala shi a ɗaki, duk lokacin da za ka yi bacci sai ka buɗe shi gaba ɗaya ka shiga cikin shi ka yi bacci mai daɗi. Za ka iya samun wani cikas musamman idan chemical ɗin bai ragu gaba ɗaya ba wanda za ka ji kamar fuskar ka duk ta ƙone. Wannan chemical ɗin ne yake apply a fuskar ka. Shi ya sa za ka ga yawanci, shi ya sa za ka ga yawanci ni ban cika yin irin sauran magunguna ba. Za ka ga yawancinsu sun cika yin abin da bai dace ba kuma yawancinsu kawai suna yi ne domin su nema kuɗi amma abin ba waye ya cika kashe shi sauron ba ne. Maganin sauro yanzu haka ya riga ya yi tsada kuma shi kanshi maganin malaria wato maganin annobar cizon sauro wanda sauro ke sawa ya yi tsada. To ka ga dole ka yi amfani da wannan dama domin ka ba ma kanka kariya kuma ka tsare kanka. Domin kuwa rigakafi yafi magani. Idan ka samu ka tsare kanka ka yi ma kanka rigakafin to tabbas za ka fi jin daɗi. Dabi'sa ce ka kashe kuɗaɗen ka wurin siyan magunguna. Domin kuwa magungunan yanzu idan kana neman mai kyau sai ka cire kuɗaɗe masu yawa. Magungunan sauro kala, magungunan malaria na allura ko kuma na tablet dukkan su tsada suke da shi yanzu a kasuwa. Dole a kiyaye su.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis. A duk lokacin da na isa ofis, na kan fara ne daga wasu ayyuka da na fara ban gama ba. Ga tsarikan da nake bi tun kafin ma in je ofis. Na kan tashi ƙarfe shida ne na dare, bayan mun yi sallah, sannan sai na zo na yi wanka, na gyara jikina kuma na yi kintsi. Bayan na gama wannan, sai na duba gaba ɗaya sakoƙonnina na email. Wasu ayyukana wannan ofis, da a cikin email ɗin ma zan gan su sannan in a a amsa su. Kaga tun a nan, na riga na rage aikin ofis. Sai in jira ƙarfe bakwai da rabi, ƙarfe takwas da rabi na yi ko kuma takwas daidai sai in kama hanya. Idan na kama hanya, kafin tara na isa ofis ɗina. Ina zuwa lokacin masu share-share har sun riga sun gama share-share. An kunna AC, wuraren ya riga ya sanyi. Ina zama, na san cewa zan fara haɗuwa da wasu files da aka turo min su domin na dudduba su. Da su kuma ba su da wahala kwata-kwata. Ina yin hakan ne domin kuwa in na yi hakan, zai sauwake mun ayyukan da zan yi a wannan ranan. Idan ya sauwake mun ayyukan da zan yi a wannan ranan, sai ka ga tun kafin ma lokacin tashi ya yi, na ci ƙarfin aiki ko kuma in ce na gama ma aikin. Ayyukan ofis idan aka je su duk tabbas su ake yi. Ba za ka iya yin wani aiki naka ba. Ko ɗaga waya ma ba dole ba ne. Kuma ba cika san ba kana ɗaga wayan ba, musamman idan ana aiki ko kuma lokacin da aiki ya yi ƙamari. Amma da yake ina yin tsari mai kyau domin gama ayyukana da wuri, ni wani lokacin ina samun lokaci na shiga YouTube domin na yi wasu karance-karance da wasu kallace-kallace. Shi ya sa yake da kyau a duk lokacin da kake wani aiki irin wannan, ka tsara, tsarin, ka tsara tsarikan aiki domin ka ji sauƙin aiki. Domin in ba ka tsara ba, in ka tashi za ka dinga ganin ayyuka ne baja-baja sun maka yawa a kan teburi. Wannan kafin ma ka kamo kansu ka fara aiki. Shi ne idan ka bar shi ya taru, za ka ji kamar ba naka ba ne. Za ka ji duk ya bi ya isheka. Zaka ji ayukan sun taru sun hau kanka. Shi ya sa yake da kyau idan kana yi, kana rage wa kaɗan kaɗan. Sai ka ga kafin ka sani cewa aiki ya riga ya yi nisa. Sai ka ga cewa ka ci ƙarfin aiki. Sannan kuma ayyukan kaɗan kaɗan za ka dinga ganin su. Ba kamar a ce ka bar su sun taru sosai ba. Domin kuwa idan suka taru sosai, za ka ji kamar wannan aikin ya yi yawa. Sai kama fara raina ɗan kudaɗen da ake ba ka. Aikin ofis wani aiki ne wanda gaskiya yana cin lokaci. Duk da dai sau uku nake zuwa ofis amma kuma ayyukan da nake yi ya kai na kwana biyar ɗin. Ayyuka ne wanda suke cin lokaci. Sannan kuma ayyuka ne waɗanda suke cin time kuma suke cin aiki. Dole ka ji ka gaji. Duk yanayin son ka da aikin saboda irin yanayin tsarin aikin, dole watarana ka ji kamar ammaka duka ƙasusuwar jikinka duk sun gaji. Shi ya sa yake da kyau idan kana aikin ofis ko da ka ɗan samu ka karya, daga lokacin da ka je ofis ka fara ɗan aiki, ka samu Nescafe. Sai ka sha shi domin shi ka ga Nescafe akwai kaf a cikinsa. Kuma kaf yana ƙara energy. Zai hana ka jin kasala kuma zai hana ka yin barci. Domin in kana barci a ofis tabbas za ka iya samun kalubale musamman daga shuwagabanni. Domin su amana aka ba su naka, naku. Dole su tabbatar da cewa kowa yana yin aikin da ake biyan shi a kai. Idan suka ga cewa kana iya yin wannan kuma sun kama ka da yawa, tabbas za su iya zaman maka matsala domin aikin ma sai ka rasa shi. Kuma a yanayin yan da muke ciki a wannan ƙasan, waye ne zai so ya bar aikin shi ko kuma ya rasa aikin shi? Shiyasa kowa yake taka tsantsan ya tabbatar da yayi aiki mai kyau domin kuwa mutane dubunnai ne suke jira irin wannan opportunity ɗin. Domin kuwa kana, ana koranka za a sami wanda za a sa a wurinka.

Kana fi yin kuzari da safe ko da yamma? Ni a tsarika na, a kuma yadda na fahimci rayuwa, kuma a yadda na fahimce ɗan Adam da yadda ɗan Adam yake aiki da kuma yadda jikin ɗan Adam yake aiki, na san cewa da safe ka fi kuzari, da yamma kuwa duk lokacin ka daga ka, ka gaji saboda ayyukace-aikace da ka yi. A lokacin da ka yi barci ka tashi, jikinka ya samu, ya samu nishaɗi kuma ya samu ya huta. Jikinka zai tara ƙarfi sosai. Wannan ƙarfin da zai tara, ka ga kuwa ba za ka haɗa shi da ƙarfin da za a samu a lokacin da gari ya yamma ba. Misali zan ba ka. Ko azumi da ake yi, tun da safe za ka ji kana da ƙarfi amma da zarar an ce maka yamma ya yi, sai ka ji jikinka ya mutu. Duk da dai ka ga shi azumi ba a cin abinci. Amma ko da shi ma aikin ne ko kuma kowane irin ayyuka ne ko kuma ko da wani irin abu ka ke yi ko da ma ba azumi ba, tabbas na san cewa da zaran yamma ya yi, jikinka dole ya ɗan yi la'asar. Har da mu da muke zawa har buga ƙwallo, wani lokacin ba sai mu ji kam mun gaji ba za mu iya fita ba. Idan kuma rana ba mu yi ayyuka sosai ba kuma mu ɗan zauna a gida sosai, toh za ka ji muna da dan jin ƙarfi ƙarfi saboda ba mu, ba mu yi aiki wanda ya cinye ƙarfin ba. Amma tabbas da sassafe jiki ya fi ƙarfi kuma jiki ya fi ƙwari. Domin inda za ka gane haka shine a duk lokacin da ka tashi da safe, ka gwada ɗaukan wani abu mai nauyi ka gani. Zaka ga a cikin sauri ko cikin wani dan dabarbaru, za ka ga ka iya daga shi ba tare da ka ji wani gajiya ba a take a wurin. Amma duk yadda aka ce maka shi hudu ta fara yi la'asar yayi zaka ji jikinka ya fara kwantawa. Zaka ji dauka abu ma yana maka wahala. Ko daka ci abincin sobada jiki, ya riga ya rana, kuma rana ya dan tabba ka duk ka bi ya shanya maka ruwan jikinka. Shiyasa yake ba zama ka hada karfin safiya ba da karfin yamma. Jininka yake da karfi a jikinshi lokacin da jikinka bai ji wani kasala ba. Ama indan ka bari yamma yayi tabbas zaka ji wani laziness ko kuma in ce wani son jiki ya kama ka, zaka ji wannan ayukan kaman ba zaka iya yin su ba saboda kana da son jiki kuma ka riga ka gajji. Ba za ma a hada karfi ba in dai wannan magana ne tunde mutanin mu kuma kowa da yanda Allah ya halice shi. Ama ko buga kwallo ne inka je ka kalle yanda ake buga kwallon yamma zaka tabbatar da cewa matasa a wannan lokaci suna jin su da karfi irin na doki a jikinsu. Domin kuwa basu yi wani aikin wahala ba wanda zai canye masu, zai cinye masu abinci da ke cikin jikin su ko kuma yasa jikinsu ya gajji. Shiyasa yake da kyau a kara wannan a cikin dabarbaru duk lokacin da zaka wani aiki ka fara duba wannan ne, wannene yake bukatan karfi sosai. Inde ka nemo wanda yake da karfi sosai yake bukatan a sa mai karfi sai ka san yanda zaku yi ku fara yin shi da wuri. Musamman in aran en gubin sun bugan ma sai a samo waenna dasu iya gama aikin da wuri don a gama shi. Domin kuwa kuzari ya fi ƙarfi kuma ya fi tasiri da sassafe. Ya fi zahari da sasafe compared to yamma. Don ko mutum ne wanda ke da iyali zai fi jin gamsu karfi sosai a lokacin safiya fiya a ce lokacin yamma lokacin jikinshi duk ya bi ya riga ya gajji. Ko ni da nake wannan record din inda zaka tambaye ni na fi jin karfi da safe inde zan yi wannan record din. Wanni lokaci da dadare indan ina so inyi sai in ji ido na yana refewa kamar ina jin bacci. Wannan shi ma sai ya nuna maka wani irin tasihin da safiyaya yake yi. A lokaci da safiya yayi zaka dinga jin kanka kamar zaka iya kowane irin aiki saboda jikinka riga ya samu hutun da yake bukata. Ama kuwa indan jikin bai samu hutu ba ka ce kuma zaka kai har yamma wannan jikin naka dole ma sai dinga fadi sai ka ji kamar ana dawo da kai baya. In kana abubuwa har jiri ma zai iya daukan ka. Na fi ƙarfi, na fi kuzari da safe sosai fiye da a ce yamma. Da safe ina abubuwa masu nauyi amma ba zan.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu wuri ne mai kyau. Wuri ne wanda yake cike da bishiyoyi da kuma fulawowi. Wuri ne wanda yake da ƙawa da kuma Wuri ne wanda yake da daɗin iska. Wuri ne wanda an cika shi da abubuwan kallo da kuma fulawowi da kuma kala kalan haske kala kala. Wuri ne wanda ina alfahari da shi domin kuwa idan na je wurin yana ba ni wani irin shauki na jin daɗi. Ina jin cewa tabbas wannan wuri ne mai kyau. Wuri ne in ka-- wuri ne in ka na zama a wurin za ka dinga jin cewa numfashin da kake sha mai inganci ne, domin ta-tarin bishiyoyi da aka sa a wuraren irin wannan wurin shi ya kamata ace 'yan adam suna rayuwa a ciki, ba wai su yi yanke itace ba su bar wuri yayi dinga haka nan kawai. Irin wurin nan ne za ka ga ko ana ruwa ko kuma yanayi ya canza za ka ga iska na kaɗawa. Za ka dinga jin wurin yana da sanyi mai daɗi. Wuri ne wanda aka gina shi a wuraren makaranta, yunifasti. Shi ya sa za ka ga wuraren yana da ɗan ƙyalƙyale na bishiyoyi kamar daji dai haka haka. Shi ya sa nake jin daɗi ko ma nake so ma wata rana in da da saa in samu in sami gida a cikin wurin ma-na ma'aikata domin gidan ma'aikata ko wuri ne mai kyau. Ga ruwa za ka samu, ga wuta ana samu isashe na lantarki, ga shi kuma wurin ba ruwan ka da ihu da kuma hayaniyan jama'a. Wuri ne wanda za ka ga kowa yana fama da abin da ya dame shi ba'a cika yin wani hayaniya sosai ba. Ina jin daɗin wuraren aikin mu. Idan kuma za ma ka tambaye ni a kan ya shi kuma cikin ayyukin yake, to zan iya ba ka misali. Mu na da manyan shugabanni masu kirki da masu kirki da domin kuwa ko a yanzu na san cewa ina aiki cikin mutanen girma kuma mutane masu adalci. Domin kuwa bai kamata ma ace wurin aiki ya zama wuraren wani gaba ba ko kuma ya zama wuraren wani girman kai. Tin da an zo ne a cimma wani buri to sai a haɗu a taru a cimma wannan burin, a dinga ganin girman juna. In ba haka ba za a dinga rasa abubuwa musamman akwai wa'inda za ka ga ba su yi ilimin boko ba amma kuma su na da tunani sosai kuma za su iya ba da shawarwari mai kyau. Idan wurin aiki shuwagabanni ba su da wani alaƙa mai kyau da ma'aikatansu to ka ga za a iya missing ɗin wannan opportunity ɗin na wannan shawarar da wani ma'aikaci wanda ake ba a ganin girman shi zai bayar. Shi ya sa nake jin daɗin wurin aikin mu a kullum ana kiran abin da muke kira da teamwork. Kullum za mu haɗu ne mu nemo ma kan mu matsaloli, mu nemo ma kan mu, mu nemo ma kan mu mafita ma duk wani abu da ya shige mana. Haka muke yi tin da daɗewa kuma mun riga mun saba da yin hakan. Za ka ga duk mun zama abokanai kuma Neman ka idan ba su ganka a ofis ba za su ce ina wane da wane. Wurin aikin mu gaskiya wuri ne mai kyau. Wuri ne wanda nake alfahari da shi kuma ina jin daɗin aiki a wurin musamman idan na ce maka na shiga ofis ina ga wutar lantarki isashe ga kuma wannan ɗan flex ina wanda zan iya dafa shayi in sha shayi na sannan kuma ga AC ina hura ni. Ina jin daɗin wannan, wannan ina jin daɗin wannan lokacin. Shi ya sa nake gaya maka wurin askin-- wurin aikin mu bayan albashi mai kyau tabbas muna da kyakkyawan alaƙa da shuwagabannin mu sannan kuma ƙananan ma'aikatan mu ma duka muna da alaƙa da su kuma duka mu muna girmama junan mu. Babu wani wanda yake wulaƙanta wani. Hakan ya sa nake jin daɗin tarayya da su. Nake jin daɗin yadda muke yin abubuwan mu. Za ka ga kowa yana son ya taimaka maka kuma kowa na so idan ka tambaye shi in ya san wani abu zai faɗa maka. Babu wani mai jiji da kai, babu wani mai girman kai. Kowa dai mutumin kirki ne. Kowa za ka gan shi ba ruwan shi da wani matsaloli ko kuma ace wani abu na hantara. Shi ya sa nake jin daɗin aiki kuma ga muhalli mai kyau. Bayukan mu wannan muke zagawa su kan su ana kula da su domin ma'aikatan wuraren masu gyare-gyare suna tabbatar da cewa suna yin aikin su mai kyau. Shi ya sa za ka ga wuraren fes fes wurin kamar abin burgewa. Ina son wurin aikina sosai domin wuri ne mai kyau sosai. Hakanan.

Sau nawa kake amfani da internet? Idan aka yi mun wannan tambayan, zan ji kaman ana so a tambaye ni wosu abubuwa ne. Amma ina amfani da internet sosai a rayuwana. Internet ya zama min woni bongo ko kuma woni abu wanda nake dafawa a rayuwana. Domin kuwa ina iya amfani da internet na fiye da awa bakwai a rana. Kullum waya na, internet ɗinta abu ta take. Kullum ina shiga shafuf-fuka na, na yanar gizo. Ina shiga irin su Twitter domin samun bayanai. Ina iya, ina shiga wasu shafuka na yanar gizo domin samun wosu muhimman bayanai musamman akan kasuwa na canjin dala da na kuma cryptocurrency. Ina yin wa'innan abubuwan sosai da intanet. Internet ya zama min woni abu wanda kusan kullum sai nayi shi. Kullum bana rabo da shiga da Internet. Nakan shafe awannai sosai wurin bincike bincike a cikin yanar gizo. Shi yasa zaka ganni a kullum ina nan na san duk wosu abu da suke faruwa. Da wiya kaga an tambaye ni a kan abu ka ga na ce maka ban sani ba. Domin kuwa ina taka-tsan-tsan kuma ina yawan bincike musamman a cikin yanar gizo. Yanar gizo dai ta zama mun woni babban ginshiƙi ne wurin, wojen isas da saƙona da kuma samun muhimman bayanai a rayuwata. Ina yawan bin shafuka kala kala na yanar gizo wanda ya sa kullum dole nake, nake, nake kula da shi ko kuma nake tabbatar da cewa ina yin wannan abubuwan. Ko kuma kaga kullum dole dai akwai dalilin da zai sa in shigo cikin yanar gizo. Yanar gizo ba ƙaramin abu bane a rayuwana. Na samu alheri kala kala ta yanar gizo. Ba zan taɓa mantawa da internet ba, shi ya sa nake amfani da shi kullum domin ta bani damammaki a rayuwa. Ta bani damammaki, na haɗu da manya manyan mutane sannan kuma ta haɗa ni da manya manyan mutane wanda suka zama abokan ciniki, wanda har yanzu muna tare da su kuma muna yin cinikayya tare da su. Wanna ita ce kaɗan daga cikin daraja da kuma ƙima na intenet a idona. Internet ta mun duk woni abu da nake bukata da mun, ta mun gata kala kala, ta zama sanadiyya na samun arziki da kuma samun jama'a, mutanen kirki a rayuwana. Internet ya zama woni abu wanda zan iya cewa kusan ya zama kaman jikin ahalina ne. Domin kuwa ni yanzu idan aka ce maka ma ba Internet sai in ji kaman ba zan iya rayuwa ba. Saboda sabo da internet ɗin da nayi sosai. Internet ya zama min woni abu wanda a nan ne nake zuwa in share kuka na. Ko da ace za'a kulle ni a ɗaki to ba zan damu ba in dai akoi internet. Domin kuwa na san cewa dole zan, ba zan rasa inda zan ɗan shiga ba ko da sama sama ne. Shi ya sa internet ya zama min woni abu wanda kullum dan nake zuwa ina dubawa kuma in dinga yin abun da nake nema kuma in yi wasu harkokina da kuma wasu ayyukana. Wannan shi ya sa internet gaskiya ni dai ba zan ce komai a gare da internet ba sai dai in ce alheri ne. Domin kuwa ita internet ne muka samu daman-maki na rayuwa. Internet abu ne wanda yazo ya ƙara gyara yanayin ɗan, yadda ɗan adam zai yi rayuwa. Akwai abun da ake kira Gen Z. Mutanen da ake kira Gen ZU su ne waɗanda aka haife su daga wuraren 1990 zuwa, zuwa wuraren 2010. Wa'innan mutane sun yi dace domin kuwa wannan intanet ya zama musu ginshiƙi da kuma hanyoyi na samun arziki. Ta dalilin intanet za ka ga ɗan yaro wanda bai kai ma shekara ashirin ba ya mallake dukiya, ya mallake rayuwa mai kyau ingantacciya. Yana iya biya ma kan shi bukata da iyayen shi, yana ɗaukan nauyin yayyen shi da kuma yan'uwan shi. Wannan ita ce kaɗan daga cikin daraja na intanet. Didda dai wani lokacin intanet yakan zamo wani abu ma wasu, yakan zamo sanadiyan faɗawa musiba ma wasu amma kuma zan iya cewa arziki ko kuma kirkin da ke jikin intanet ya fi rashin kirkin shi yawa. Ni dai ana wa fahimtan, intanet dai ya yi min kirki kuma abun da ba zan taɓa mantawa da shi ba kuma abubuwan da ba zan taɓa da na sani da shi ba. Azamanin dai yanzu damuke ciki da iya internet kawai basai kaje makaranta ko aji ba zaka iya koyon duk woni abu da kake so kayo batare da woni yasan ka koya ba. Wannan kaɗan daga cikin martaba kuma da daraja na internet kenan. A irin shekaru irin na 20, na 2020 ma'ana shekara ta dubu biyu da isherin an san darajan internet kuma darajan internet yakaru a idon duniya. Domin a wannan lokacin kowa aiki yake yi a gida. Anan lokacin aka saba amfani wayoyin internet ma'ana anayin waya ta video call daga internet saboda alokacin kowa san darajan shi kuma kowa ya koya yadda zaiyi aiki da shi. Wannnan shi ke nuna maka cewa darajan intanet ya wuce wasa. Idan aka ce babu internet a wannan lokacin to da tabbas tattalin arziki sai yafaɗi war was domin kowa wasu ayyukan dole sai an seya domin saboda babu wannan fasahan dazata taimaka mutane su yi aiyuka a gidan su. Shi ya sa na ce muku intanet duniya ne domin intanet kuwa ba abun da bai yi mana ba. Intanet ci gaba ne wanda ya kawo, ya fi zama ci gaba a rayuwan mu.

Kana sauraron rediyo? Wannan tambaya ce mai kyau. Domin kuwa rediyo ita ce tsohon hanya wadda mutane suke amfani da ita a zamanin dam har yanzu ma. Wasu zasu ce yanzu basa sauraron rediyo amma akwai wanda har yanzu suna sauraron rediyo. Ni dai ban cika sauraron rediyo ba amma wani lokacin idan baba na yana nan mu na jin rediyon shi. Da yake zamani ya canza, ya kawo zuwan intanet ya canza abubuwa da yawa da muka saba amfani da su. Shi ya sa rediyo yanzu kwata kwata ba wai an cika siyan shi ba ne kuma ba'a cika wani yayen shi ba. Amma har yanzu idan kaje karkara da sauran ƙauyuka tabbas zaka iya ganin suna amfani da rediyo. Domin su har yanzu suna jin daɗin shi. Amma kuwa mu a nan, zaka ga yawancin mu bamu cika amfani da shi ba. Zuwan intanet yasa duk mun kuma amfani da intanet abin mu. Amma wannan ba shike nuna cewa ba'a amfani da shi ba. Ana amfani da shi har yanzu a cikin birni da ƙauyuka. Wasu suna jin daɗin shi har yanzu suna amfani da abin su. Da yazo ba way ya barka ba ne kawai a cikin duhu. Ya sa ka ne ka haɗu da duniya. Ɓacin kuma irin jin magana zaka iya kallo kuma harka saurara. Wannan duk yana daga cikin alfanu na zuwan intanet da ya sa rediyo yayi ƙasa. Har yanzu rediyon, kasuwar rediyo yana nan yana ci gaba da ci. Domin kuwa har a manyan birane na duniya har yanzu ana iya amfani da rediyo kuma akwai gidajen rediyo. Sai dai yawanci masu jin shi gaskiya yanzu sai dai irin dattijai. Domin kuwa matasa yanzu yawancin su zaka ga duk suna da wayoyin su. Idan suna neman duk wani bayanai sukan iya samun shi ba tare da wani tangarɗa ba ta hanyar amfani da intanet da ɗan data da zasu iya daga wayoyin su. Wannan yasa rediyo yanzu ba kowane irin gida ba ne ma zaka same shi. Zaka iya samun rediyo a irin gidajen nan wanda akwai dattijai kuma in ce akwai tsofaffi. Amma ko in kaje gidan da ƴan yanzu ne samari tabbas ba zaka nema rediyo ka rasa ba. Ni ina ganin manan gaba kila sai an dinga kwatance kafin wasu masu sasancewa an taɓa yin wani abu mai suna rediyo. Wannan shi ne tasirin zu-- kome da kome da yadda muka saba yin abubuwa ya ƙara mana ƙwazo da yanayin abubuwan da muke yinsu. Wannan shi ne kaɗan daga cikin canji da aka samu tsakanin rediyo da kuma zuwan intanet. Har yanzu dai rediyo yana ci gaba da wuta. Musamman har yanzu in za'a yi wani manyan sanarwa, na ɗaura aure, sanan na hawan sarauta da sauran su har yanzu ana iya amfani da rediyon domin domin a sanar. Amma kuwa nan da wani ba da daɗewa ba zaka sha mamaki. Domin ko shafukan sada zumunta sun ishe su. Duk da su ma zaka ga yawancin, yawancin waɗannan kamfaninnikan na rediyon su ma suna buɗe, suna buɗe shafukan sada zumunta. Wanda haka yake basu dama su ma su dinga sakin sababbin shirye shiryen su ta yanar gizo ba tare da mutane sun saurara ba. Ko da baka saurara rediyo ko kuma ko ba ra baka da rediyo, in suka sa a intanet suka sa a shafukan su duk zaka iya gani. Kuma zaka ji wani abu da su ke so su sanar ko kuma wani abu da su ke so su faffaɗa ma al'umma.

Kana yin motsa jiki kullum? Motsa jiki ana kiranshi da exercise. Wani abu ne wanda yake da kyau, yana nufin ka dinga zuwa wani waje inda zaka dinga yin motsa jikin jikin ka, wala kana gudu ne ko kuma kana ɗaga ƙarfe ko kuma kana juye juye domin motsa gaɓoɓin jikinka motsa jiki abu ne mai kyau domin kuwa yana ƙara lafiya. Wani lokacin idan ka kasance mai motsa jiki, wani saboda motsa jikinka ba ma bai zama maka dole sai ka dinga zuwa asibiti ba saboda wannan motsa jikin da kake yi shine zai taimaka maka sosai wurin ya ƙara maka lafiya sannan kuma ƙananu ƙananun cututtuka zai iya sa su mutu. Wannan kaɗan daga cikin daraja da kuma amfanin motsa jiki kenan ga yadda ga tsarin yadda nake motsa jiki na fi fita motsa jiki ranan da babu aiki ma'ana ranan karshen mako da sassafe bayan asuba idan na tashi zan fara da zagaya anguwan mu idan na gama da zagaya anguwan mu sai in ɗau takalmina in tafi gym. Daga gym ɗin zuwa gida na tafiyan kusan kilometer ɗaya ne zuwa biyu. Kafinan ka ga jikina ya riga yayi ya ɗan fara ya ɗan fara zufa sai na hau kan track sannan na fara jogging ina yin gudu. Nakan iya yin four hundred meter ɗin nan kusan sau uku ko sau huɗu. Akwai lokacin da idan na kwana biyu ina yi a jere nakan iya yin shi har sau takwas. Ya danganta da ga daɗewan da na yi ban yi shi ba. Amma tabbas kam ina ɗan shike hana nima in fita domin yin wasu aikace aikacen ko kuma yin wasu motsa jikin. Amma tabbas in na samu dama kam dole zan fita domin na je na yi tafiya mai tsananin nisa domin jikina. Ko da ba ka da ƙiba ko kuma kana da ƙiba ya kamata ace kana da tsari wanda zai kawo maka tsari na motsa jikin ka. Idan kana motsa jikinka a kai a kai tabbas kana ƙara ma kanka ƙwar, ƙwazo da kuma lafiya. Domin kuwa irin lafiya da zaka samu domin motsa jiki wani maganin ma ba zai iya ma ba. Shi yasa idan kana ɗan samarinka to ka fara. In ka fara kuwa zai zama maka jiki sai ya zama kullum kana iya yin shi. Amma idan ba ka saba ba to ko da ace nan gaba kana so ka yi to da zaran ka fara sai ka ji ya fitan maka a rai. Amfanin yin abu consistently kenan ma'ana kana yin shi kullun da kullun. A mako kaba daya kana ware lokaci ka yi ko da sau biyar ne a makon irin wannan tsarikan su ne abubuwa da mutum ya kamata ya dinga mai da hankali. Ya zo maka jikinka zai rabarɓake kuma ka kasa yin wani motsin jiki. Shi yasa ni dai ina yin motsi, ina motsa jiki kullum. Koda wani lokacin ban ma zuwa gym. Da na tashi za ka ga na na na zo nayi press up kaman guda goma. Wani lokacin ma har guda ashirin idan kuma ina jin karfi na motsa jiki da kuma tafiya me nisa to ina sa kwambas dina ne sannan in fita in je gym ban de fara ɗaga ƙarfe ba amma ina sa ran nan gaba ba da daɗewa ba zan fara ɗaga ƙarfem domin shi ma yana da nashi amfanin kuma ina so in ɗan ƙara faɗaɗa training nawa.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? A duk lokacin da na farka, ina farkawa ƙarfe shida ne. Farko ina farawa ne da zuwa masallaci na yi sallar Asuba. A lokacin da aka gama sallar Asuba, in na dawo gida nakan fara duba emails dina domin na duba saƙonni na wuraren aiki da kuma na wuraren ƴan kasuwa nawa. Nan wurin ina gama duba su, a nan ne zan samu na yi replying ɗin wasu email ɗin. Lokacin kuma zan fara dube-dube, in fara duba shafukan sada zumunta irin su, irin su WhatsApp domin in duk duba ko akwai wanda ya turo min saƙo mai mahimmanci. Daga nan kuma sai na fara duba wasu saƙonni na wuraren aiki wanda zan iya ragewa. Zan fara duba wasu muhimman aiki da ya kamata in fara yi ko da na je ofis. Wasu ayyuka ma nakan fara yin su ne take a nan wurin sai ka ga kafin takwas in karya har na riga na ci wani ƙarfin aikin wanda ya kamata da ni in yi shi a ofis. Musamman wasu ayyukan da a kwamfuta ne kawai zan yi su. Haka nake yi kusan kullum in na fara. Sannan kuma bayan nan ina karyawa sai na ɗauka jakata in saka kayana na wuraren in saka kayana sannan in ɗauka mota. Ina ɗaukan mota ba zan tsaya ko ina ba sai wuraren aiki. Wani lokacin kuma nakan ɗan tsaya na ƙara mai. Bayan na kai wuraren aiki, ina kai wuraren aiki wuraren ƙarfe takwas ne da minti talatin ina kaiwa. Lokacin an riga an gama gyara mun ofis dina, zan shiga in rage AC. Bayan na rage AC sannan in zauna, in na zauna in fara dube duben abubuwan da suke kan teburi na. Waɗanda ayyukan ne da zan yi su a wannan ranan. In na zo na fara duba su, sai ake buƙata kusa-kusa sannan in sa shi a sama. Da zarar na sa shi a sama sai in fara yin su. Da zarar ina fara yi cikin wasu ƴan lokaci sannan zan ɗauko flask domin in dafa ruwan zafi. In na dafa ruwan zafi in haɗa Nescafe ɗina. Wannan shine zai taimaka mun in ji ni bana jin bacci sannan in ji ni da ƙarfi na har in kusa gama, har a kusa tashi aiki. Ina shan wannan ruwan Nescafe ɗin zan ji ni da ɗan ƙarfi-ƙarfi sannan in ci gaba da aikina. Kafin nan muna yi, muna gaisawa da abokan aiki sannan kuma ina nan ina ta cigaba da wannan aikin. Bayan nan wurin da zarar sha biyu yayi, zan je in fara neman abin da zan ci. Zan yi saka order ne ta hanyar, ta hanyar yanar gizo. Da zarar na saka order ta hanyar, ta hanyar yanar gizo, kafin ƙarfe ɗaya za'a kawo mun abinci na. Da zarar an kawo mun abinci na sai na zauna wuraren ƙarfe ɗaya da ina dawowa sallah sai in zauna in ci. Bayan na gama ci kuma na sha ruwa sannan kuma na ɗan yi zirga-zirga sai in dawo ofis dina domin in ci gaba da wani aiki da zai kamata in yi da ƙarshe wanda bayan nan wurin zai ɗauke ni ɗan wasu awanni ne kaɗan. Ƙarfe sh-sh huɗu na yi, lokaci ya tashi, lokacin tashin aiki yayi. Da zarar mun gama wannan aikin sai in ɗauka jakata na kai kakkaɓa ƙomai. Sannan kuma na yi sallama da abokan aiki sannan in kama hanya in tuƙa mota in dawo gida. Ina dawowa gida, abin da nake fara yi shine nakan fara cin abincin gida domin kuwa dole ne in ci abincin gida. Shiyasa bana sake ciki domin in ci abincin waje a lokacin da nai order. Ɗan kaɗan kawai nake siya in ci saboda in ɗan samu kuzari wurin ayyuka. Ina dawowa gida zan ci abincin da Madam ta dafa. Bayan nan kuma sai in ɗan samu in ɗan kwanta. Wani lokacin kuma in ɗan samu in fara yin wasu abubuwa. Kuma in ta ɗauka in canza kaya sannan in taho kasuwa domin in ɗan yi wasu ciniki. Haka nake yi wannan tsarin shekara da shekaru. A duk lokacin da na tashi da sassafiya, abin da nake fara yi shine tabbatar da cewa na yi wasu ayyuka waɗanda suke da muhimmanci sosai fiye da sauran. Wannan shi ke taimaka mun sai ka ga danda nan duk ayyukan da suke gaba na ba tare da ɓata lokaci ba na gama su. Amma lokacin hutu ko kuma lokaci wanda nake cikin hutu, idan na tashi bacci bayan na gama tashi bacci sannan na ɗan yi training ɗina da sauran addu'oi na, sannan zan iya tafiya fili domin in je in sa, a sa na buga ball wuraren ƙarfe bakwai nake tafiya fili. In dawo ƙarfe Takwas da rabi. Wani lokaci hattara nake kaiwa ban dawo ba. Amma kuwa zan samu ne a samu a ƙwallo mu buga, ƙwallo mu wasa jini. Ina dawowa sai in shiga bayi, yin wanka, in kintsa sannan kuma in karya. Bayan na karya daga nan kuma sai in ɗan samu in ɗan kwanta tun da ina hutune, hutun aiki. Yana da kyau ace ana ba ma mutane hutun aiki domin hakan na taimaka masu su samu su dinga tunani mai kyau. Ba kullum ace ana tasha wahala ba. Haka turawa.

Kana yin ciniki a kasuwa? Wannan tambaya ce mai kyau. Domin kuwa duk wanda ka ga ya kasa kaya kuma ya je kasuwa ya kasa kayan shi tabbas yayi ne domin yayi kasuwanci kuma domin ya samu riba kuma ya dinga samun jama'a wanda za su dinga siyan kayan shi. Duk wanda ka ga yana kasuwanci abun da yake nema shi ne riba. Don kuwa ita kasuwanci ana yin ta ne don riba. Domin kuwa riba ana samun ta ne a lokacin da aka yi maka ciniki. Tabbas ina yin ciniki a kasuwa. Abun da ya sa kuma nake yin ciniki a kasuwa shi ne abun da nake sayarwa abu ne wanda mutane da yawa suna neman shi kuma babu mai sayarwar in ba ni ba shiyasa nake yin ciniki sosai. Da sai da shi na lokacin ko da daɗe wa ma baya yi sai kaga duk ya ƙare. Yin ciniki a kasuwa abu ne mai kyau kuma abu ne wanda kowa abin da ya zo yake nan shi yasa yake da kyau. Duk a lokacin da wani abokin ciniki ya zo wurin ka, ka samu ka riƙe Wannan shi ne abun da ake so na kyakkyawan alaka. Domin in baku ƙulla kyakkyawan alaka ba kuma ba zai sanar da kai ba balle ma har ya zo ya ce zai saya wani abu a wurin ka. Shiyasa yake da kyau a dinga ƙulla babbar alaka da kowa, kyakkyawan alaka tsakanin abokanai ciniki da kuma 'yan kasuwa. Domin dukanku kuna taimakon juna ne, babu wani wanda shi kaɗai yake taimaki kowa. Kowa yana taimakon juna ne. Su suna son kaya ku kuma kuna son ku yi ciniki. Wannan shi ne. Amma idan ka ce wai kai kamar kana taimakawa mutane ne sai kaga an bar maka kasuwan kuma an bar ka da kanka ka dinga tunani yadda bai dace ba. Domin kuwa za ka dinga tunanin kamar kowa bai san me yake yi ba ne. Wanda kuma hakan ba daidai ba ne. Ka san abin da yake faruwa a kasuwa shi ne idan kana so ka ci gaba da ciniki, kada ka kasance mutum mai yin ƙarya. Ka kasance mutum ne mai faɗan gaskiya kuma mutum ne mai yin bayani. Duk wani abu da mutum amma kuwa idan aka ce wa mutum yana yin irin haka sai kaga gaba ɗaya wani abubuwan da yake yi bai dace ba. Ciniki abu ne wanda kowane ɗan kasuwa yake so. Amma idan ba ka maida hankali ka ba ka tsaya ka san me kake yi tabbas za ka ga ana yi kai kuma ba a yi da kai ba. Domin mutane ba sa son su zo wurin ka kuma suna shakkan su zo wurin ka domin ba ka musu fara'a. Fara'a abu ne mai kyau a kasuwanci. Domin kuwa yana ƙara ƙarfin tsaka yana ƙara ƙarfin zumunci tsakanin masu saida kaya da kuma masu sa kaya. Ciniki abu ne mai kyau. Ina yin shi a kasuwa shiyasa har yau kuwa nake fitar da kayan domin na kasa su yi domin masu siya su siya. Abin da ya sa dole ya kasance kowa ya koma kasuwa. Domin kuwa kasuwa ita ce irin hanya mai kyau wadda take ba da kuɗaɗe masu kyau. Domin in ka haɗa shi da haka za ka ga har yanzu masu neman aiki suna ta shan wahala saboda irin yawan da aka yi ma wannan sabgar shi ya sa ya kasance. Ko da akwai wani akwai wani opportunity to baya wani baya wani tasiri ko kuma ince baya wani daɗewa. Wannan abun ya sa ciniki abu ne mai kyau. Sanan kuma kowane ɗan kasuwa ya kamata ya dinga kawo wasu abubuwa ne wanda ba a saba gani ba. Musamman a yanayin nan za ka ga wasu shagunan da yawa har yanzu ba a samu shagunan masu sayar da kayayyakin. Abun da ya dace da irin kayayyakin ado ko kuma kayayyakin yara na salla ko kuma irin wannan na gayu. Shi ya sa yake da kyau ka tabbatar da cewa kasuwanci kana yin gaskiya ko da a ce ma ba ka yi ciniki ba. Domin watarana kuwa wannan gaskiyar da kake yi shi zai ja mutane su dinga turo maka mutane domin sun yarda da cewa kai mutum ne mai gaskiya kuma kada ka yarda a kasuwanci ka karar wani ɗan ƙanano riba ka je ka raba ka rasa amin cewan da mutane suke ma a kan cewa mutum mai gaskiya da riƙon amana. In ba haka ba a duk lokacin da wasu mutane suka yarda da kai suka guje ka to ka tabbatar rayuwan ka ta fara zuwa inda ba ka so ta je. Domin kuwa yanzu matsala ce za ka dinga samu. Musamman idan mutum ne wanda shi ma ya san mutane.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Shin mene ne tsire-tsire? Tsire-tsire shi ne ka shuka ƙaramin shuka wanda zai iya tsuruwa ya taso ya zama wani abu. Shin ana shukawa ko kuma na ce ina shuka tsire-tsire a gida? Tabbas shuka tsire-tsire a gida ba wani abin mamaki ba ne kuma ba wani sabon abu ba ne. Ya kasance duk wani masu gida masu girma inda gidan yana da girma kuma yana da fili sosai. Za ka ga suna shuka tsire-tsire suna shuka abubuwa kala-kala da kuma kayan abubuwan ice duka, duka suna yi. Ni dai a karan kaina ina iya, ina shuka tsire-tsire. Na taɓa shuka shukan gwaiba da kuma shukan abin da ake kira da, da abin da ake kira da, ah, abin da ake kira da, da pawpaw. Dukansu na taɓa shuka su. Duk da yanzu sun girma kuma sun kusa su fara zubar da 'ya'ya. Na shuka su ne da daɗewa. Haka nan kuma na ji cewa bari in shuka su ba wai duk na dan an ce dole sai na yi ba. Shuke-shuke a gida suna da matuƙar amfani. Bayan daɗi da za ka ji da kuma amsan tagomashi daga jikin shuka. Za ka dinga jin ƙamshi kuma za ka dinga jin abu mai daɗi yana tattare da kai. Domin kuwa shi turare, domin kuwa shi turare da kuma shuke-shuke dukansu suna yin ƙamshi a gida. Ka ji gida ya yi ƙamshi, sannan numfashin da ake sha ma a gidan ingantacce ne saboda yadda bishiyar take kaɗawa sai ya ja cewa wannan, sai ya ja cewa, sai ya ja cewa wannan tsiren da aka shuka a gida su ne dalilin da ya sa, su ne dalilin da ya sa, su ne dalilin da ya sa aka, ake samun ingantaccen oxygen na iska a wuraren. Yin, yin shuka yana da matuƙar amfani. Kuma yake mana da ace a duk lokacin da wasu suka je suka cire shuka, su tabbatar sun ƙara dasa wani. Domin hakan kuwa zai iya saving da rayuwa ko kuma nan gaba ya zama wani babban abu da ƴan adam suka yi domin kada su bari wani waje ya isa a dauka. Haka haka kuwa zai zama wani babban ci gaba musamman ma wa'inan, wa'inan, musamman wa'innan abubuwan masu wannan tasowan kuma suna son su yi wannan irin abubuwa. Kana da shuka tsire-tsire. Tsire-tsire abu ne mai kyau. Idan Allah ya ba ka dama kuma kana da waɗansu filaye to ka tabbatar ka shuka duka tsire-tsiren da kake buƙata a gidanka. Ka shuka su ayaba, su, ka shuka su ayaba, su alayahu, su gwaiba da su lemu. Dukansu ka samu ka shuka su. Ko da a ce ma ba siyarwa za a yi ba indai za a sha to ka ga tabbas an rage wani abu. Za ka ga kuɗi ya zo. Haka nan kawai, haka kuwa ya zama abin da aka rage saboda abu ne mai tsari. Manyan mutane masu kuɗi musamman a kudancin Najeriya za ka ga idan za su yi gida suna yin gidan maka-maka. Kuma ce irin gidan nan mai girma irin na alfarma. Ba kamar mu ba da za ka ga muna yin gidaje kawai muna jin tsoron filin. Hakan kuma sai, sai hakan sai ya ja. A duk lokacin da ka yi gida ko kuma kai wannan abubuwan tabbas ba yadda za ka iya yi saboda gidan naka yayi ƙarami balle ma ka shuka wa'innan ƙananan itace ko kuma tsirrai. To da amfanin shuka su bayan wannan tagomashi na samu abubuwa daban-daban musamman irin kayan abubuwan da ka shuka na fruit. Sannan kuma za su dinga sa maka inuwa a gida. Wani lokaci idan iska yake be kaɗawa sai ka je ƙasan bishiyoyin ka zauna. Kana zama za ka ji cewa kamar an saka ka a wani waje mai bada iska mai daɗi. Duka inda, haka duk wani gida da aka yi wani shuke-shuke yake kasancewa. Za ka ga cewa wannan shuke-shuken ya sa gidan yayi kyau. Sannan kuma yana bada inuwa mai kyau. Sannan kuma za ka ga gidan tsarin shi ya fito gaba ɗaya. Ni kaina ina da wannan fatan a duk lokacin da Allah yasa na ƙara mallakar wani babban gida to zan tabbatar da cewa akwai wani fili na musamman wanda zan dinga shuke-shuke irin wa'innan abubuwan masu daɗi. Irin su grape, irin su guava, irin su apple, iri-iri dukansu sai in samu in dasa su su girma. Kuma zan dinga ba su ruwa domin ni abin ma har burgeni yake yi. Inga ina ba ma wani shuka ruwa ko kuma inga ina tayar da wani shuka. A can lokacin da muna ƙanana akwai wani lokaci da aka shuka irin bishiyoyin gwaiban nan wanda suna ƙanana. Daga ƙarshe ni nake yawan zuwa ɗebo ruwan mama domin in zuba masu saboda ina so su girma. Tun daga nan nake da soyayya da harkar noma. A kullum ina kallon ya za a yi. Wata rana mu ma ya kasance mun ci gaba sosai kuma mun fara amfani da wasu ire-iren wasu ire-iren mashin wanda za su yi kyau kuma za su dawo da wani abin ƙirki da wani.